Ku bayyana hanya daga gidanku zuwa kasuwa mafi kusa. Hanya mafi kusa dai kamar da daga gidanmu zuwa kasuwa shine hanyar da idan mutum yana fito wa gidanmu sai ya shiga kwanan dama yana tafiya ya ƙara shiga ta dama to wannan kwanan ta dama da ya shiga ta biyu za ta kai shi titi in ta kai shi titi sai ya miƙe wannan titin zai bi kai shi har kasuwan da ke kusa da mu.

Yaya kuke sanin abu mai tsada ya cancanci siyar sa? Yadda muke sanin abu mai tsada ya dai cancanci mu saye shi shine idan muka duba wannan abun nan muka ga kyan sa muka tabbatar kuma an yi shi da kayan aiki mai inganci ne, hakan to ya kan gane in nuna cewa wannan abin yana da kyau sosai musamman ma idan muka tambaya wa masana akan abun. Misali idan yadi ne in muka tambaya madinkin mu kace wannan yadin na da kyau in ya bamu tabbas yana da kyau to lallai ya cancanci mu siye shi.

Kana musafaha da mutane? Eh, inayin musabaha da mutane saboda musabaha da mutane yana ƙara nuna so da ƙauna dakuma farin cikin a haɗu da mutane. Kuma hakan yana nuna cewan baka ƙyamar mutane kowa nakane. Kuma sannan ahakan al'adane mai kyau wanda addinin Musulunci yazo dashi don akwai kankarar zunubi aciki. Sannan akwai samun lada in akayi sallama aciki.

Ku ba mu labarin wani kuskure da ya zama malami a gare ku. Wani kuskure da ya zama malami a gare ni gaskiya shi ne a wajen masana'anta na, a wajen aiki na ne wani ya zo ya ce yana son bashi kaya bashi zai bani kuɗin gobe. To daga wannan lokaci da na kai mashi kayan nan ya kasa ba ni kuɗin nan, hai da na sha wahala kayan nan daga cikin gobe zai bani kuɗi sai da ya kai wata biyu bai bani ba. To shiyasa yanzu na ce duk wanda sai baya yake son kayana sai ya bani kuɗi sannan in kai mashi bana bada bashi yanzu saboda wannan.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Irin tsintsiyan da nake amfani da shi shine tsintsiyan kwakwa. Ina amfani da tsintsiyan kwakwa ce ta yadda nake amfani da ita a ɗakina, wacce akwai kafef a ciki. Wannan kafet ɗinnan to ina amfani da tsintsiyan kwakwa, shi ne yake share mun duk wani datti da yake cikin kafet ɗinnan ko ƙasa kome duka yana share shi. Haka ma idan ina so in share wajene inda da akwai siminti shima da shi nake amfani.

Lokacin girbi ku kwatanta yadda yake a yankin ku da farin cikin sa. Gaskiya lokacin girbi wato kam lokaci ne da kowa ke fatan zuwan sa yake murna idan lokaci yayi a lokacin an riga an yi noma, an sha shuki an sha wahalan noma da girbi, da saka taki da kula da shi, kuma lokacin girbi ya yi. Lokaci ne wanda za a zo akwashi amfanin gonan da aka shuka a lokacin, irin su dawa, masara, da shinkafa da dai sauransu.

Me za ku gina idan kuɗi ba matsala ba ce? Gaskiya idan kuɗi ba matsala ba ne ba to abin da zan yi ƙoƙari na gina shi ne zan gina ƙatun ƙatun ɗin gidaje guda goma. Ɗaya a garin mu, ɗaya guda huɗu a garin da nake zaune, guda biyu kuma a karkara a ƙauye sannan kuma guda ɗaya a Abuja, ɗaya a Lagos sannan sai ɗaya a Amerika.

Kacinku a rana ta yau da kullum. Yadda na ke raba lokacinmu arana ta yau da kullum shine, da farko dai in na tashi dakaman ƙarfe tara na yi wanka, zan shirya na tafi wajen aiki. In na je wajen aiki na dawo sai na ƙara yin wanka sai na fito majalisa mu ɗan in yi hira da abokan mu, sannan mu je muyi sallah, sannan kowa ya koma gida dare yayi a kwanta kuma.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka dai shine gaskiya da riƙon amana. In dakwai gaskiya da riƙon amana to shine ake zama abokantaka da kuma taimaka ma juna idan ɗan abokinka ya shiga matsala kai ma ka ji kaman kana cikin wannan matsalar da za ka taimaka mishi a shawo kan matsalar nan.

Waɗanne hanyoyi tafiya ne suke ai? Suke akwai a unguwarku? Menene amfanin kowanne? Hanyoyin tafiyar da suke akwai a unguwarmu shine na farko dai akwai hanya ta kwalta ta titi mota wacce moto da mashina suke zirga-zirga a ciki sannan kuma akwai hanyoyin lunguna wadda idan mutum baya san yabi titi saboda cinkoson ababen hawa ko kuma zafin rana sai yabi ta cikin lungu nan nan yaje inda zai je inda ƙafa zaiyi tafiyarsa.

Yaya farashi yake sauyawa kusa da kusa? Yadda farashi yake sauyawa kusa da kusa misali na shinkafa kona man fetur. Misalin man fetur kaga in farashin man fetur ya sauya to kusan komai farashinshi yana sauya saboda man fetur ake amfani dashi wajen ɗauko kayayyakin sufuri da kayan abinci dana sakawa. To farashin man fetur dai da yana ɗari bakwai yadawo ɗari takwas, ɗari tara har dubu ɗaya da ɗari uku ma yanzu haka ake siyansa.

Ku bayyana yadda ake shuka itace ko shirya ƙasa. Yadda ake shuka itace ko shirya ƙasa shine misali in mutum zai shuka itace da farko dai zai samo abin haka rami, ya haka rami, ya samo ƙasan filawa wanda ake sakawa mai taushi, ya saka sannan ya zuba taki, ya shuka, ya zuba taki, ya dinga ba shi ruwa, yana kula da shi har ya girma.

Ku ba mu labarin aikinku na farko ko hanyar farko da kuka samu kuɗi. Gaskiya wannan wani babban al'amari ne a lokacin da na fara aiki a gidan bulo ta yadda Allah ya taimake ni na samu kasuwancin kai bulo kusan dubu takwas. A lokacin nan gaskiya na samu kuɗi sosai kam.

Yaya kuke zaɓar abin da za ku sa da safe? Yadda muke zaɓar abin da za mu sa da safe shine ina za mu je. Kaga idan zan je wajen aiki, sanda wajen aikina akwai ƙura akwai ƙasa to nakan sa ƙananan kaya ne. Da yadda in na je zan ji daɗin yin al'amara ba zan takura ba. Idan ko wajen wani taro zanje to na kan ɗau ka wani babban kaya ne na je da su da hula.

Haƙuri a rayuwar yau da kullum me yasa ake ɗaukar sa magani. Ku faɗa ra'ayinku game da gogewar ku. Gaskiya dai haƙuri yana da mahimmanci a rayuwa sosai. Haƙuri abune wanda ake son mutum ya zamana yana da shi saboda ya rayuwan yau da kullum. Za ka saɓa ma wanibkuma kai ma za a saɓa maka. To idan ba a haƙuri to gaskiya za a yi ta rikici ne amma idan da kwaida haƙuri za a yi ta rayuwa lafiya lau.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yadda nike bayar da ra'ayi a aiki shine da farko nakan kan duba shi wannan abunda nake so na bada ra'ayina akai, ina da tabbaci akai ko kuma mun taɓa yin shi a baya kuma yayi aiki sosai to sai na faɗa musu cewan kaza --kaza in akayi kaza zai bada kaza abunda akafi so kenan. Saboda mun taɓa yin kaza a waje kaza kuma mun samu abinda muke so.

Yaya kallonku game da lafiya ya canza yayin da kuke girma? Eh, gaskiya kam wannan abu ne babba wanda a lokacin idan muna girma muna ganin ganinmu na canzawa. Tun muna yara muna ganin manyanmu ai suna, suna samun tabarau saboda ne yanayin ganinsu na canzawa. Domin da abin ya fara zuwa mana mu ma muna ganin illar abu.

A ina mutanen garinku suke taruwa don murna da shagali? Yadda mutanen garinmu suke taruwa don murna da shagali shine wuri misali akwai wajajen da aka ƙirƙira don yin wannan abubuwan. Misali akwai waje da aka ƙirƙira wajen shaƙatawa gamjigeta ana zuwa wannan gamjiget yadda akwai gidansu, akwai sadacika, akwai siramuka ana ganin su da tsikada. To haka akwai wajen da aka yi don shima yin wannan al'amuran an haɗa fulawa da su komai da komai a wajen dai.

Ta kama ku yaya kuke daga kanku, kuke daga kanku don motsa jiki. Idan kasala ta kama mu, inda muke daga kanmu don motsa jiki shine da farko dai mukan fara miƙa hannuwanmu, mu tuwage su kuma mun miƙe su jijiyoyinmu su tattaso da ƙarfi. Sannan biyu sai muɗan fara ɗaga ƙafanmu, muɗan jujjuyashi. In mukaɗan jujjuyashi su yashi, muƙaɗan mu motsa jikinmu a kwance sannan sai mu tashi a hankali. Shikkenan sai mu dan jijjiga jininmu mu dan bubbuga kafarmu a ƙasa. Shike naza sai yasa jikinmu sai ya dawo?

Kayan hannu yake. Yadda farashin kayan hannu yake de gaskiya kam yana sanjawa daga yau zuwa gobe. Musamman ma idan wannan kaya yanayin kyan shi ake fara dubawa. In ba a daɗe da amfani da shi ba yana da daraja wannan amma idan an daɗe da amfani da shi yayi ya fara kurɓewa ko ya kai ka sai an canza wani abu a jikin shi ma to darajar shi gaskiya yana sauka sosai kaman sosai hamsin cikin ɗari.

Wace na'ura bazaku iya rabuwa da ita ba gaskiya na'urar da ba zan iya rabuwa da ita ba ita ce wayata. Wayata da nake amfani da ita, da ita nake harkan kasuwanci, ake turo mun kuɗi kuma ni ma nake tura kuɗi domin ƙara siyo kaya. Sannan kuma na shekara da ita sosai da sosai na jin daɗin amfani da ita.

Wani labari ko littafi ya zauna a zuciyar ku har yau? Gaskiya labarin wani littafin da ya zauna a zuciya na har yau wanda bana manta wa da shi shine labarin Malikussaif. Wani littafi ne wanda aka yi shi domin na yaƙa yaƙe ne kuma akwai soyayya a ciki sannan akwai zuwa gari gari labarurrukan garuruwa da yawa da labarurrukan masarautu da yawa na duniya a cikin wannan labarin littafin. Wannan littafin shine Malikussaif.

Yaya ake nuna hanya a unguwarku ba tare da sunayen tituna ba? Yadda ake nuna hanya a unguwar mu ba tare da sunayen tituna ba misali, akan kira a ce misali akwai titin wajen cin da mai nama ko kuma titin wajen safiya mai ice ko kuma titin wajen gidan malam Musa mai fenti yadda ake nunawa ke nan. To da ka faɗa sunaye waɗannan mutane to kowa ya san inda mutum yake nufi.

Ganin ku me ya kamata a gadar wa yara daga al'ada? Gaskiya dai a ganin mu abunda ya kamata a gadar ma yara a al'ada shine. Girmama na gaba. Su ci gaba da girmama na gaba kaman yadda suka ga mutane ke yi. Saboda al'ada ce mai kyau yakan kawo cigaba a al'umma girmama na gaba domin na gaba shiyasan inda rayuwa yake tinkara.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine, shine na kan lissafa yanayin yadda aikin yake. Misali in na duba cewa aikin zan fara shi karfie tara ne sai na ce bari zan yi kaza daga, daga zan fara daga kaza zuwa kaza zan yi minti talatin. In na fara wannan zai ɗauke awa wannan zai ɗauke nu awa biyu.

Mu ke faɗa idan kuna son ta'azantar, ta'azantar da wani. Abin da muke faɗa idan muna son ta'azartar da wani, wasu kalmomi ne da wanda mu muke amfani da su yamu yamu. Idan misali mutum da matarsa ne in muka ga mata, da mun ga mata mace mai kyau yarinya mai kyau ta zo saya sai muce hadari gabas mai hankali sai ya duba yamma. To wannan magana idan muke azantar da dukkanmu ne irin mu kalla ga fa wata ma wata yarinya kyakkyawa ta zo wucewa.

Ku bayyana wa yaro yadda zai ɗauri, ɗau, ɗauri igiyan takalmi. Yadda yaro zai ɗaura igiyan takalmi dai kama wani abu ne wanda ake koyar ma yaro tun yana ɗan ƙaramin sa saboda ya saba ya kuma koya ya sani. Za'a bashi igiya a ce ya saka a cikin wannan ramin. In ya sa a cikin wannan ramin sai ya ƙara bullo da shi ta wannan ramin har ya kai inda zai kai sai a ce ma shi toh ya ɗaure igiyan shi ke nan.

Gaya mana game da Rediyon Hausa. Gaskiya ne Rediyon Hausawa takan wani rediyo ne wanda ake, ake amfani da shi domin sauraron labaran duniya. Musamman labaran duniya irin wanda akeyi ƙarfe shida na safe irin su BBC, su radio Faransa da kuma labaran gida wanda aka fi yin shi kuma ƙarfe takwas domin ƙara wani da kuma yanayin da al'amura na sada zumunta da ake na saƙon gaisuwan ne da ake turawa.

Ku gaya mana game da hutu da rana. Hutu da rana dai kam wani lokaci ne wanda mutum yake dan samu bayan ya dan yi aiki sai ya dan je ya samu ya huta. Ara kam misalin hutun rabin lokaci bayan ga mutum ya yi aiki daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe sha biyu sai ya je ya ɗan huta na awa ɗaya ya samu waje ya je wajen mai abinci ya ɗan ci abinci sai ya ɗan samu inuwa ko gindin bushiya ko ya ɗan dai samu inda yake samu yake jin daɗi domin ya zauna ya huta wannan har lokacin ya yi sannan ya koma ya ci gaba da aiki.

Ku gaya mana game da haruffa masu ƙugiya kamar b da d da k. Waɗannan haruffofi ne da yakan gaskiya waɗanda suke da wahalan sha'ani da faɗan su da kuma rubuta su, musamman ma dai wajen rubutu. Ko da ace mutum ya iya faɗan su, kamar misali in za a ce ɗan taɓa man wane, ɗan taɓa man shi ya waigo to taɓa, ba ɗin B ne a wajen wannan ita ce ba. In kuma za a ce akwai suna Ɗahiru, shi ma haka. Ɗahiru, ɗa ɗin nan sai ace D ne a wajen. To haka shi ma ƙauye, shi ma ƙauye, K ɗin nan to wani sai ɗauka ba za ta shiga a wajen ba, amma ita ne a wajen.

Ku gaya mana game da tashar moto. Tashar moto dai kam wani waje ne inda motoci ke zuwa su tsattsaya domin matafiya in suka tashi za su je ta ya siyi tafiye-tafiye zuwa wasu garurruka su zo wannan tasha a nan ne mahaɗa inda za'a ɗauke su a kai su wannan gari. Misali anan Kaduna muna da tashar kawo wacce ita ce babban tashan mu. Tayadda in mutum zai je Kano ko Lagos ko Fatakwat ko Gombe ko Adamawa in ya zo wannan tashar kawo ɗin to zai samu motan da zata kai shi a cikin sauƙi.

Manhaja ko sabuwar na'ura, yadda muke koyar sabuwar manhaja ko sabuwar na'ura, ita ce misali. Da farko dai wannan manhajan nan da aka yi ta shi wannan wanda ya ƙirƙiri wannan manhajar, za ka ga ya zo ya buɗe wani aji ko a waya ta social media ko kuma a aji dai haka a makaranta domin nuna wa jama'a al'umma yadda zai wa za a yi amfani da wannan manhajan domin shi ma zai so hakan shugaban shi ne saboda manhajan shi ta kaɗa gari ta yaɗa gari a santa, a san amfanin ta.

Yaya kake neman izinin hutu? Yadda nike neman izinin hutu shine misali, idan ina da wani biki da zanyi ko ina son inje wani gaisuwar rasuwa da akayi to zan tambaye se in rubuta saƙo a takadda. Na rubuta ince ina neman a bani, a bani uzuri ina so zan je hutu na kwana biyu. Zan je garin Adamawa domin naje na halarci bikin yayana wadda yake zaune a can. Se na kai ma office a rubuce su kuma in sun duba za su rubuta min cewa to an bani dama.

Kuke zaɓar kyauta, yadda muke zaɓar kyauta dai shine da farko in an maka ga wannan kyaututtukan an kawo su an jera su to mukan duba wane abu ne muke da buƙatansa a wannan lokacin. Saboda wani abu in ka ɗauke shi amma in ba ka da buƙatar shi to sai ya zama na ba zai maka amfani ba. In muka ga abin da muke da buƙatar shi sai mu ɗauka a wannan lokacin. Sannan na biyu kuma eh mu duba wanne ne ya fi tsada aiki da inganci shi ma mukan ɗauka wannan shima ɗin.

Ku gaya mana game da, game da masa. Gaskiya masa dai wata abinci ne wadda ake samunta a arewacin Najeriya, musamman ma jahar Bauchi da ke arewacin Najeriya, wanda suka shahara a wajen yin masa. Masa abinci ne wanda ake yinta da shinkafa. Akan jiƙa shinkafan a kai a niƙa shi, a zo a saka yis, a saka ɗan abubuwan da za a saka ko tanda, a zuba man gyada a cikin tandan, a zuba sune, a zuba ƙullun wannan masan, a toya masa, sai a haɗa mata miyan taushe na ganye, a zuba a ci.